A dai mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Aini in da zan faɗa ma kai na gaskiya duk abin da yafi muhimmanci a wurin kasuwanci shine inda za ka iya zauna da gaskiya, ka zauna akan abun da ka kasanta kuma akwai kuma abun da ka lissafta akan abin da shine ya kamata ka yi a wurin kasuwanci. To dai inda wancan ne dai kuma gaskiya ya, ya zauna ba karya. Mene ne kuma yafi muhimmanci, yafi muhimmanci kuma wallahi ban ce ko ni zan iya faɗa ma kaina ba ko mene ne yafi muhimmanci ba. Mai yafi muhimmanci ba, amma dai ba. Ya kamata dai ka san abun da dai ya kai ka kasuwa. Ya kamata dai ka san abun da ya kai ka, ya kamata ka je ka yi, ka rubuta duk abubuwan da kana so kaje ka yi a kasuwa ranar can. In ka rubuta shi kuma ka gama sai ka san kana raka ya iya biyan bayan sa. Kuma ka gane kanda kuma dai ce ba kuma nau'in rubuta kawai ka ke yi ba. A baya kuma ka rubuta, ba ka san cewa kuma kana yin abubuwan da ka rubuta. Ka assist duk abun da ka rubuta da ce za ka saya. Kuma wancan ma yana cikin ainahin dabara. Kai ne kuma lokaci ɗaya kuma kana kasuwanci dai kuma ka san kuɗi bai yi yawa a hannunka ba ka san abubuwa daban-daban ma ya kamata ka ke yi.

Sarkake gida ma to sau nawa kake sarkake gidanku? So nawa kake sarkake gidanku? Son nawa kake sarkake gidanku? Ai sarkakewar ma gidama yana tabbata a kan abu da abu. Yabina ma duba na ganda cewa ba koma me a wannan rayuwar ma yana gaggancewa kuma yana sarkakewa akan gidan wani abu ko gidan wani abu. Nan ma in ka duba yanzu, kai son nawa kake sarkake gidanku? Ai son daban-daban. In ka duba lokaci, in ka duba abubuwan da yake faruwa ma to, in ma nake sarkake abubuwa ma na gida ne ma ko ba na gida ba ma, ina ɗauka lokaci ma kamar in samu in yi wasu abubuwa. Kuma ka ga yanzu haka sarkake gidan ma yanzu ma ya ƙara tsada. Indai ma ai duk abin da kake, ne kar kake buƙaci ka sarkake gida a wancan wa ake ce wai, wai shekaru ya kai shekara kaman huɗu ko biyar can da baya. Ai bari fara duba abu ɗaya abuna ka so ka yi amfani da shi, ka sarkake gidanka a wannan shekarar da ka yi, da ka yi amfani da shi. Ka sarkake gidanka a waccan shekarar da ya wuce. Ka so ka ga ita cewa duk abubuwan da kake faɗan nan ya tabbatar a kan mutum da yake sarkakawa ko yake sarkakawa gidansa.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Gaskiyato, gagan ƙarshen mako nan yanzu haka ya zama damuwa. Kuma a ƙarshen mako nan dai dai daga sike ne a cikin birnin zuciyan ka. Har ka tabbatar kai wani abu mai amfani da rayuwan ka. A to shirin wannan mako ya kamata ka koya wani skills. Kuma menene wannan skills in dai ka koya abun da dai ba kai ka san da cewa ba har rayuwan ka ma in ba wani abu bai zai ƙare a wurin ba, ko kai ba za ka san menene yake faruwa a wannan wurin ba. Kai kawai haka zo na kawai kana kallo kana ganin abun ban mamaki. Amma dai ba wallahi tallayi yara biyu na ran sai ba ba. Wallahi wannan watanni nan ƙarya suke yi. Ba wani aiki a gaba ba wani yaƙi a baya. Kawai suna neman abin da zai sa su kai su shiga cikin mutane su yi abin da rasu.